Eh wannan shi ma abu ne me kyau anayi amma dai bani nake yi ba. Yara ke yi, kunga ni ba yaro bane. Yara suke wannan tuni kuma gaskiya bani nake yiba. Yara suke sha a farfajiya su yi abun da ya kamata. Duk mu murnan muna kallo. Shi ne dai abun da yake a taƙaice kenan. Gaskiya, bawani abu sabo ai.